Assalamu alaikum. Lallai magana game da tara tsabar kuɗi abu ne mawuyaci amma so da dama hakan yana da muhimmanci, musamman ma a rayuwan yau. Da wani lokaci, wani lokaci zaka buƙaci kayi hakan, hakan bazai samu ba. Tunda komai yana tafiya online ne. Amma ajiye tsaban kuɗin yana da muhimmanci saboda lokacin da ba'a samu daman cira ba ana iya yin hakan. Ana iya tarawan kuma tarawan a hankali, a hankali ne don shi kuɗi wawa ne da kaɗan kaɗan yake taruwa har ya kai ga inda ba'a tunani. Kuma ana ajiye shi ana mantawa. Nan da nan kafin kace wani abu ya taru, haka shi lamarin kuɗi yake. To amma abu ne mawuyaci. To da dama in ka fara tarawa zaka iya mantawa ka zo kana ko bukata ta taso ta gaggawa kaje ka ɗauka. Kuma zara baya barin dami ka ɗauka yau, gobe ka ɗauka a cikin ajiya sai kaga, amma wa ajiya giɓi. Shiyasa yake da muhimmanci. Mutum ya ga, ya zama ya kasance yana kau da ido a, a ajiyan tsabar kuɗi. Amma magana na gaskiya, ajiyan tsabar kuɗi abu ne mai daraja, mai muhimmanci ga rayuwa. Hakan kuma ba laifi ba ne. Kuma yana daga cikin tsari da ya kamata duk mai nema ya zama ya saba da haka. Domin hakan yana kai ga cin ma buri. Ita ajiya ta kuɗi tsabarta suna da muhimman abubuwa masu yawan gaske. Misali, an zo a ce maka ana bukatan ka bada wani abu. To sai ya kasance transfer zakayi. Musamman a kasashe yanzu abunda ya shafi transfer ba lallai bane kudin ya samu akan lokaci saboda yanayin network da sauransu to amm-- ko gurbatan yanayi. To amma idan abu ya zama cewa gashi nan a hannu sai dai a miƙa. Don haka abu ne mai muhimmanci yanda ya kamata. Magana na gaskiya.

Assalamu alaikum. Hakikanin gaskiya aiki da ƙungiya yana buƙatan haƙuri yana kuma buƙatan biyayya kuma yana kuma buƙatan, eh natsuwa. Domin ita abu na ƙungiya abu ne da ake yin shi bisa ga tsari.

Assalamu'alaikum. Kwarai ina cin citta domin citta yana da mahimmanci da fa'idodi masu yawa a jikin bil'adama. Abu ne da yake magance abubuwa da yawa kuma, a, akwai halittu.

Assalamu alaikum. Magana na gaskiya ban yarda da haka ba. Cije farce abu ne na kuskure domin sau da dama kwayan cuta na iya ɓuya a ƙarƙashin farcen mutum. To idan ya ɓuya ka sa a baki hakan yana iya.

Assalamu alaikum. Ƙwarai, eh ina jin kukan zakara da safe. Abu ne da idan dai, eh gari ya waye, shi kanshi wani abu ne da yake nuni da cewa gari ya waye ko da mutum ya yi nauyin bacci,

Assalamu alaikum. Kwarai yanayi da na fi so kwarai yanayi ne da ya kasance bana cikin takura, bana cikin matsin lamba, bana cikin, eh, damuwa. Ya kasance hankali na a kwance to ko aiki ne zan aiwatar da shi.

Assalamu alaikum. Kwarai ina rubutawa kullum. Kuɗin da zan kashe da kuɗin da aka kashe da kuɗin da nake muradin na kashe. Domin hakan yake nuna min cewa buri na, na abin da nake so na cimma game da muradin aikina ko abin da nake so na aiwatar lallai yana kan hanya.

Assalamu alaikum. Ɓuri na a kan aiki, a aiki shi ne ya zama na aiwatar da aikin a cikin lokaci kuma aikin ya samu yadda ake so. Ba lokaci ya cim mini ba, alhalin aikin bai yi yanda ina ke so ba.

Assalamu alaikum. Loddin lokacin da nake cikin damuwa, abin da na fi so na riƙa yi, na fi so na riƙa karance-karance. Hakan yana kawar da hankalina bisa ga damuwan da ke damuna. Yana, yana sa hankalina yana, yana rabuwa da wannan damuwa.

Assalamu alaikum. Hakikanin gaskiya a ƙarshen mako, abin da nake shirin yi ziyarce-ziyarce na abokai da yan uwa na sada zumunci. Domin aba ce mai mahimmanci ga rayuwa. Idan kana sadar ma da yan uwa zumunci ana tare.

Assalamu alaikum. Lallai ina iya ƙoƙari na in shirya kafin lokacin tafiya lokacin aiki, wanda idan na tashi lokacin na fara na tafi wajen aiki, sai in isa kafin lokacin ya zama cewa dai, eh babu jira ban zo latti wa.

Assalamu'alaikum. Lallai watan da aka haife ni a watan sha ɗayane. A cikin wannan watan, wajejen karshen wannan watan a cikinsa ne aka haife ni a, eh, al, eh.

Assalamu'alaikum. To lallai magana na gaskiya, abinda nake jin daɗin yi dan nishaɗi shine kalle-kallen fina-finai na zamani wanda ya danganci, eh, eh, eh, eh, kimiyya da fasaha. Wannan yana ƙarar da ni sababbin abubuwa.

Assalamu alaikum. Lallai wasan da nake yi a waje, ya danganci wasan ƙwallon ƙafa ne, kuma shi wannan wasan ƙwallon ƙafa yana da mahimmanci wajen motsa jini, wajen fidda zufa da cututtuka da ke cikin zufa.

Assalamu alaikum. Lallai sau da dama ina kunna wa amma ya danganta ga yanayi. Idan ya kasance lallai, ina cikin wani irin alhini ko zullumi ko kuma ban san lallai abun nan da nake so ya tsere mini.

Assalamu alaikum. Ina yin wanka da safe kafin na fita aiki. Haka kuma idan na dawo daga aiki ina yin wanka domin ya zama cewa, eh, wahal, wa, jikina bai zama yana warin zufa ba.

Assalamu alaikum. Lallai ni ya zame mini ɗabi'a ne, ya zama cewa duk kafin na kwanta sai na yi karatu. Na danyi karance-karance domin da man ke nan, da rana ana da wajajen aiki. To an dawo daga wajajen aiki in ba mutum.

Assalamu alaikum. Lallai suna da daɗi domin akwai wanda ake kishin kiɗa da shi. Musamman ma idan na gaji da na dawo daga gajiya, sai in kishin kiɗa ɗan zauna ina kalle kalle na, ko kuma in ɗauki littafi ina dubawa. To da haka dai har bacci ya zo ya ɗauke ni.

Assalamu alaikum. Lallai ina inganta aikina bisa ga, eh, neman ƙarin ilimi, da kuma ta hanyar, na'ura mai aiki da kwakwalwa, da kuma wayanda suke sama da ni. Ina neman ƙarin ilimi ta hanyar ne, don ya zama cewa komai zan aiwatar yana kan hanya.

Assalamu alaikum. Lallai ina samun horo ta hanyoyi daban daban a wajen aiki. Domin da haka mutum yake kwarewa ya zama, ya zama ƙwararre a kan aiki. Domin shi, eh, shi.

Assalamu alaikum. Lallai ina da dangantaka na ƙwarai tsakanina da abokin aiki, domin abokin aikinka in kana da abokin aiki da kuke da kyakyawan dangantaka to aikin ma za ka ji daɗin aiwatar da shi kuma za ka ji daɗin zuwa aikin. Ba za ka so ka fasa ba in ba ya zama dole ba.

Assalamu'alaikum. Lallai rufin ɗakinmu yana da fanka. Fankoki iri daban daban. Waƴannan fankoki so da dama duk da dai akwai na ƙasa. Na rufin yana da mahimmanci domin yana tunkuɗo da iska daga sama, shi ko na ƙasa daga gefe ne.

Assalamu alaykum. Lallai jakan da nake kai tsohuwar jaka ce da ta jima take bautatuwa ma gidanmu kuma lallai ni kaina ina sha'awan hawan jakan nan domin ba ta gajiya didde da tsufa ya danci mata.

Assalamu alaikum. Lallai sau da dama ragowar abinci ina zubar da shi ne domin barin shi in dai ba wani sa'in kuma ina saka wa a cikin firji ne in bar shi na dawo na yi amfani da shi. Amma idan kamar abincin ba son shi nake ba, ina barin shi.